Kuna yin wuta da itace? Eh, mukan hura wuta da itace. Dan rashin karancin man fetur da bamu dashi muke amfani da itace. Mukan saro shi daga gona, mu kawo shi gida, mu zo mu sassara shi, sannan mu biya wa kanmu buƙata, ba tare da mun takura kanmu cikin wani abu ba. Dole sai mu sayi abin da wasu suke da shi mu ba mu da shi. Ko wane irin itace, in dai itace ne, mukan iya kona shi.

Kana cire takalma a gida? Eh, ina cire takalma a gida saboda al'adanmu ne idan ka zo za ka shiga ɗaki sai ka cire takalmi sannan ka iya shiga. Ba ma shiga cikin, ba ma shiga da takalmi cikin ɗaki. Don gudun ba mu san me muka tako ba muka shigar da shi ɗaki inda ake yin sallah, ake kwanciya, ake cin abinci.